Eh na kasance ina duba daftarin kuɗi gaskiya duk sanda wani al'amari na kuɗi da taso. A'a ina duba daftarin sa domin samun cikakken bayani na abin da ya kasance a baya da kuma abin da in ke tsammanin kasancewarsa a gaba. Don haka, a'a a kullum ina duba daftarin kuɗi na domin samun irin bayanai na hada hadar da na yi a bankunana da kuma uzurrukana na kasuwa da kuma na rayuwar yau da kullum. Don haka ina duba daftarin kuɗi.

Gaskiya ina zuwa kasuwa sosai. Wani lokaci ina zuwa kasuwa ranar Lahadi, wanda ita ce ranar da kasuwa take ci a yankinmu. Sannan ina zuwa kasuwa ranar Talata, ita kuma Talata ta kasance rana ce da a kasuwar wajen da nake aiki take ci. Don haka ina zuwa domin siyan kayan masarufi na amfanin gida na yau da gobe. Sannan wani lokaci ina zuwa na kewaya ba tare da na san me na je siya ba, sai dai ina iya siyan dakan abun da na cika ro da shi kuma ya ba ni sha’awa. Don haka ina zuwa kasuwa a irin wannan lokutan da na lissafta.

Gaskiya kayan marmarin da na fi so suna da yawa, amma dai wanda muke da shi kusa kusa babu kayan marmari da na fi so irin ayaba. Na kasance ina son ayaba sosai, ina son lemu, lemon zaƙi, ina son abarba, ina son gwanda, ina son kankana, saboda uwa uba kuma ina son apple wato tuffa kenan. Wannan su ne kayan marmarin da na fi so. Kuma su ne wanda in ke da su a wadace a yankin da nake rayuwa. Wannan ya sa a rana aƙalla ina iya amfani da guda ɗaya daga cikin wannan kayan marmarin da na lissafa.

Gaskiya ni a na wa nazarin, mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine amana. A'a, duk wanda aka ce wa abokin ka ne, to mutum ne wanda ya amince ya yi shawarwarin bangare na rayuwarsa tare da kai. Kuma yana yi ganinka mutumin da za ka samar masa mafita, a'a na wasu matsaloli da ya samu kansa a ciki. Don haka yana iya buɗe cikinsa ya faɗa maka saurukansa. To wannan ya sa amana a abota take da muhimmanci, domin sau tari ana iya cutar da mutummi ko a ci amanarsa idan aka riga aka san wani surun nasa amma idan ba a san sauran sa ba, to, da wahala sce amanarsa. To abokantaka amana tana da muhimmanci domin za ta, za ta taƙaita, a'a cin amana da kuma guje ma juna.

Gaskiya ana kasancewa ina karɓan kira sosai a rana ɗaya a wajen aiki. Duk da wani lokacin ana samun, a harangomin samun kira. Amma dai aƙalla a rana ina iya samun kira sau uku ko huɗu zuwa sau biyar. Wannan dai yana da alaƙa da yana yin yadda aiki yayi yawa a wajen aikin ko kuma sanda wani abu mai muhimmanci ya taso ake buƙatar kulawarka da kuma ba da gudumuwarka wajen warware wata matsala. To mutum yana iya fuskantar kira da dama a ko wacce rana a sanadiyar kasancewar wani abu wanda na lissafu.

To, yadda nake kula da gashina kamar yadda kuka sani mutum yana da gashi a wurare daban daban a rajin. Amma gashin kai na ni ina aske shi ne. Duk da'a bana aske shi gabaɗaya. Akwai irin ƙarin aski da ake kira low cut to ni shine askin da nafiyi. Sannan ina wanke kaina sosai, ina shafa masa mai. Sannan kuma akwai gashi na gemu. Gashi na gemu na ina a aske shi in dai dai tashi dai dai a zance. Sannan banda wan nan kuma duk wani gashi da yake jikina ina ƙoƙari na ga na kankare shine duk ƙarshen wata. Wannan shine yadda nake kula da gashina.

Ah ina tsari na tsara ayyukan da suka fi muhimmanci a wajen aiki ko kuma a rayuwa ta yau da kullum. Farko dai akwai tsari na farko, a ina wari ayyukan da suke da muhimmanci kuma ake buƙatar su cikin gaggawa. Su ne a group dina na farko. Sannan ina da a mataki na biyu su ne ayyukan da suke da muhimmanci amma kuma ba na gaggawa ba ne. Wannan su ne group na biyu. Sannan group na uku mataki na uku su ne ayyukan da suke na gaggawa ne amma kuma ba su da muhimmanci. To su ne group na uku. Sannan kuma sai ayyukan da suka su bana gaggawa kuma ba masu muhimmanci ba ne. Waɗannan su ne group na hudu. Jerin wannan ayyukakai ina yin su ne kawai lokacin da ba ni da wani abin yi gaba ɗaya. Wannan shi ne jadawalin yadda nake tsara ayyukana kuma yana taimaka min wajen cimma nasarori cikin sauƙi a wurin aikina.

Gaskiya ina son tufafi masu kyau farare kuma ina son tufafin su kasance ɗinkin al'ada ne, ah na gargajiya ba ɗinki na zamani irin na bature ba ko kuma irin wanda ba na al'adar mu ba. Ina son riga da wando da babbar riga da hula. Yaa ina yin farin ciki duk san da na samu kai da irin wannan tufafin sosai kuma sannan ina son tufafi ƙananan kaya irin na Turawan ma amma ba ko da yaushe ba musamman lokacin da nake ɗan son shan iska a gida ko kuma nake son zuwa gun da bai da alaƙa da al'adata. To nan ina saka wancan tufafin.

To, matsaki a, ni ba zan ce ga wani abu da nake jin tsoro ta karshen guda ɗaya ba. Amma daini a matsayina na musulmi, a ba babu abin da nake jin tsoro irin komawa tare da Ubangijina. A domin mutum bai san a wane hali zai koma ba. Don haka kullum muna addu'a kuma muna fata Allah Ubangiji yai kyauta ta ƙarshenmu, ya sa mu yi kyawawan ƙarshe kuma ya amintar da mu daga dukkan abin da muke tsoro duniya da lahiranmu. Wannan shi ne a taƙaice a game da ni akan abin da yashafi tsoro.

Gaskiya na fi son kayan gishiri domin shine abun da in naci nake samun gamsuwar, gamsuwar na ci abu. Dani ko yunwa nake ji, duk wani kayan zaki bai fiya gamsar dani ba. Wani lokacin zan sha ma kwancin ji kamar ban sha ba. Amma idan an yi gishiri ne musaman idan na cema ban cin abinci na tara junwa gwada san da naci ina samun gamsuwar kansi r'e tabbas yanzu na ci wani abu kuma zan iya kiransa da suna abinci. Wannan shi ne dalilin da ya sa na fi son kayan gishiri a kan kayan zaki kuma nafi amfani da shi.

Bangojin mu suna da launi kala biyu. Akwai launin rawaya wanda ake kira yelo da turanci sannan kuma akwai launin fari. A'a a cikin ɗakunan mu da falo duka launin fari ne sannan a wajen gida, a'a abun da ya shafi wajen gida shi kuma launin rawaya ne. To wannan shine inda bangojin mu suke kuma na zaba haka ne saboda mu domin yana ɗaya daga cikin tsarin fenti a launukan da suke burge ni kuma ake sha'awa ganin su a kan idanuna.

Ah gaskiya munada kyakkyawar dangantaka da makwabta, muna zaune lafiyarsu kuma muna bautan kajuna. Makwabta sun kasance masu taimako a lokacin da ake buƙatar su. Ah kuma suna basu ah hidimtawa, wajen rage ayyukan da muke gudanarwa a cikin gidan na yau da kullum. Dan haka gaskiya makwabta, mu makwabtan kirki ne kuma muna da kyakkyawar alaƙa da dangantaka tare da su.

A, duk da akwai malamai da yawa da nake so to amma ba malamin da na fi so irin a-a Sheikh Isa Ali Fantami. Saboda Allah ya ba shi baiwa ta ilimin addini da kuma karatun zamani wanda ya sa ya ke iya fahimtar, ah, abun da duniya take ciki daidai da yanda Kur'ani ya ba da labarin ta.

Gaskiya na fusan shayi. Ni ma'abocin shan shayi ne, ah, musamman ace shayi me hade da kayan ƙanshi irin su citta, tsoro, ƙaranfari da dai sauran kayayyakin da suke ƙara ma shayi daɗi. So na fusan irin wannan shayin, ace ya tafasa, ah, sosai kuma a sa masa kayayyakin da za su na ba shi ƙamshi bayan ɗanɗano da suke bayarwa akan harshe. Dan haka na fisan shayi akan kofi, saboda shi baya bada wani canji a jiki.

Eh ina zuwa aiki lokaci daidai. Domin a tsarinmu muna fita wajen aiki ne misalin ƙarfe, ƙarfe takwas zuwa ƙarfe tara na safe kuma ni ma daidai wannan lokacin ne nake, nake zuwa wajen aiki na amma haka na riga na saba ina zuwa gun aiki daidai lokaci.

Toh mm Gaskiya ya danganta. Lokacin da mutum yake cin abinci da tuwo shinkafa kowani makamancin haka ya fi zaba ayi amfani da cokali. Nima kuma haka ne. Amma idan akafane idan a zaune ne na fi son ci da hannuna.

Eh ina biyan kuɗi a waya. Ah, musamman ah bill kudin wuta, ah kudin ah subscription na talabijin da dai sauransu. Ina biyan su a waya.

Anguwar kuje anguwa ce da take cikin jama'a sosai kuma cike take. Ako ina akwai mutane sannan tana ɗauke da yara masu yawa. Don haka unguwar mu cikin gari ne sosai.

A'a ina yin abubuwa da dama domin samar da nishaɗi ga kaina. A'a abun na farko da nayi fi domin samun nishaɗi shine yin game a cikin waya. Sannan abu na biyu ina yin tangula, wasan ƙwallon ƙafa. Sannan abu na uku, a ina yin a kallon ball. Sannan ko hira ma na zauna nayi hira da abokanai. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake bani nishaɗi kuma nake jin dadin aikata shi. Dan haƙa akwai abubuwa da dama da nake aikata su a rayuwa ta wanda suke bani nishaɗi da tara da jin daɗi.

Ina jira a layi, ah, ta hanyar, ah, na farko shiga cikin layin, ah, layin bai da tsayi sosai. Sannan na biyu, ina yin jira ta hanyar, ah, koma GPC na gane mutanen da nake gabansu da na ke bayansu. Domin na samu wajen da ban sha wahala ba sai na zauna na jira. Sannan yin jiran da yake misali kamar awajan aiki ne, cikin ofis ne ko kuma, ah, banki ne. To ana samun waje da ake zama bakuta, wanda kuma shine layin tare da mutune na ankare da wanda yake gabansa da wanda yake bayansa. Wannan su ne nau'ikan jira guda 3 da na ke yi, kuma kowane akwai dalilin yinsa.

Gaskiya ina amfani da Internet lokuta da dama. A ƙalla'zan iya cewa lokaci sau biyar zuwa sau bakwai a kowace rana. Ina amfani da intanet da safe kafin na aika takomai. Ina amfani da ita lokacin danake hanyar tafiya wajen aiki. Kuma ina amfani da ita a wajen aiki, musamman idan lokacin hutu yayi na daga misalin ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu na rana. Ina amfani da ita da la'asar lokacin danake hanyar komawa daga wajen aiki yazu wa gida. Sannan ina amfani da ita da daddare. Intanet ta kasance wani ɓangare na rayuwata. Inda wani ɓangaren bazita wuce gabashi da ita. Da kuma samun ilimin abubuwan danake da sha'ara.

Na kasance ina zuwa kasuwa rana ko sau biyu ko sau uku a mako. Ina zuwa kasuwa duk ranar Lahadi, sannan ina zuwa kasuwa duk ranar Talata. Ranar Lahadi ta kasance kasuwa ce ta garin da nake da haka wajen.

Ina amfani da matashin kai guda biyu, ɗaya ya kasance ina amfani dashi wajen ɗora ƙafafu na, ɗaya kuma ina amfani dashi wajen ɗora kaina.